Bukukuwan aure, tsarin su na da ya fi kyawu saboda ana bin tsarin shari'a. Yanda ya zartar. A yanzu kuma gaskiya ana yawan saka tarukuce da kuma bidioi da yawa a cikin bukukuwan yanzu. So gaskiya wanda yafi kyawu na da ya fi kyawu. Haƙiƙanin gaskiya na yanzu sam tsarin shi be yi ba. Ana yawan samun, shine ma yawanci ake samun rikici na farko a cikin zamantakewan aure. So yanayin tsarin na bukukunan da ya fi kyawu sama da na yanzu.